Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, ina raba ayyuka ga wasu saboda dalilai kamar haka. Idan muka duba rayuwa za mu gani cewa, ba zai yiwu ace mutum guda ɗaya zai iya yin komai da komai a rayuwa ba. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Ko da idan ya zamanto cewa mutum yana aiki a ɓangare guda, to ba zai taɓa yiwuwa ace mutum zai iya yin komai da komai a wannan ɓangaren ba. Dole akwai lokacin da shi ma zai buƙaci taimako daga wajen wasu, kila abokan aiki ko kuma waɗanda ya zamanto cewa su ma aikinsu daban. To wannan abun ne ya sa yake da mahimmanci zamanto cewa mutum ya sani cewa, aiki sai dai idan mutum yana so ya kashe kansa amma in ba haka ba kowa yana so ya ci abinci. Kai ma idan da wasu sun daƙile wannan abin da aka baka wanda zamanto cewa wasu ne suka daƙile, dan da ya zamanto cewa wa kila ba su iya wannan harka sosai ba amma suka daƙile wannan harka to kaima dinka ba za ka ma samu ba. To shiyasa yake da kyau ya zamanto cewa, a duk in da mutum yake, ko da idan ya zamanto cewa wajen aiki ne, indai wajen da mutum zai samu alheri ne, to yana da kyau mutum shi ma ya ɗan raba ma wasu su ma don su ci alfarma wannan, su ma su ji daɗi don yanayin ayyukan da su ma suke yi. To irin wannan rayuwa ƙaiƙaɗai ba za ka iya yin komai da komai ba. Shi ya sa ake maganar cewa, ah a turanci ana ce; "a tree cannot make a forest". Bishiya guda ba zai iya zama daji ba. Dole sai a zamanto cewa akwai sauran bishiyoyi. Kuma a kowane ɓangare idan muka duba za mu gani cewa, ba zai yiwu ace mutum ɗaya tal zai iya yin komai da komai ba ko kuma za'a yi ce mutum ɗaya tal ya ƙware a kowane fanni na wannan abin da yake yi ɗinnan. Ba zai yiwu ba. To shi ya sa ya zamanto cewa, rarraba aiki ko da mutum ya so, ko da ma bai so ba to abin da ya zamanto cewa ya zama dole ne. Ya zama dole, ko mutum ya so, don ba zai yiwu ba sai dai mutum baya so ran shi yayi tsawo. To shi ne zai ce wai shi ne zai yi komai da komai. Amma idan ya zamanto cewa ana ɗan rarrabawa, an ba wannan, an ba wannan, an ba wannan to abin yana, yana, eh, eh yana da daɗi saboda kai ma rabawanda aka yi ko kuma badawanda aka yi wanda aka baka. Shi ne kaima kake ganin kamar ƙaiƙaɗai ne to ba ƙaiƙaɗai ba ne. Saboda idan ya zamanto cewa ku dayawa na yi abu, to ya fi daɗi. Ya fi daɗi na farko kenan kuma zan iya ce ya fi sauƙi, ban da sauƙi kuma za mu ce ya fi sauri. Saboda irin abin da mutum ɗaya zai yi a cikin awanni guda goma, to idan akayi sa'a, saboda rarrabuwar aikin sai a gani cewa a cikin aƙalla misali a ce a cikin awa huɗu, mutum ma ya riga ya cimma burin shi, ko kuma ya samu abin da yake so. To yana da kyau mutum ya dinga rarraba aiki. Ko ni yanzu a cikin waɗanda muke yin ayyuka da su, ni ma akwai aikin da ya zamantace wa ni ma na ba da saboda su ma su samu su yi saboda, a samu a gudu tare kuma a tsira tare.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Kamar, a yana yin yadda ya zamantocewa muna da ayyuka daban-daban da yawa. Waɗannan ayyuka ko wani aiki da ɓangaren shi kuma kowani aiki da yanayin yanda a ke yin shi. To shi yasa ni kamar aikina wanda ya zamantocewa shine na gyare-gyare ne na mashinonin da ya zamantocewa ake, ake buga takardu dasu. To idan muka duba shi aikin mu ɓangare-ɓangare ne. Da wuya ya zamantocewa mutum ya samu mutum ɗaya wanda ya ƙware a, zan iya ce a duka mashinan da ya zamantocewa muke gyarawa ba. Akwai in muka duba zamu ga mashina musamman da buga takardu, zamu iya kasa shi irin kashi uku. Kashi na farko shine na manya-manyan mashina wanda zamantocewa suna da girma sosai. Idan muka duba, to akwai, na tsakiya kuma akwai na ƙasa. Kuma zan iya ce kowane bangare akwai bangarorin da su suka ƙware ta wajen nan. Saboda haka, irin aiki, irin ayyukanmu wani lokaci aiki ne ba ma wani lokaci ba zan iya ce, a aiki ne wanda ya zamantocewa yana son nutsuwa kuma yana son amfani da ƙwaƙwalwa. Ba aikin da ya zamantocewa mutum zai dinga yin garaje-garaje ba. Saboda idan mutum yana ma aikin garaje to akwai yiwuwar cewa zai yi ƙoƙarin da yake yi na gyaran nan zai samu yayi wannan gyaran nan. Amma ta dalilin wannan gyaran nan akwai yiwuwar cewa kuma ya yi ɓarna. To shi ya sa yana da kyau zamantocewa kowa ya samu hanyar da yake magance matsaloli a wajen aiki. To yanda abubuwa suke idan na duba na ce to shi wannan dai me yazo ya taɓa ne yanzu tun, yana yin yanda ake magance wannan aikin. To wani lokaci idan mutum yayi aiki ko kuma idan nayi aiki nayi aiki ya zamantocewa idan na lura cewa wannan aikin nan yana ɗan bani irin ɗan wasu matsaloli ko kuma ban gano kanshi ba ko kuma duk abun da ya kamata in yi idan wannan aikin yayi na yi amma kuma bai yi ba. To irin wannan abun wani lokaci yana damun mutum. Saboda idan aka samu mutanen da zamantocewa ba su san yanayin yanda ayyuka suke ba, za su iya fara cewa "ila wanda yake wannan aikin nan ma mutum ma bai ma san abun da yake yi ba." To shi ne dalili yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ya zamantocewa, a yana ɗan samun sauƙi wajen magance matsaloli. Wani lokaci adaidai in wani aiki bai yi ba adaidai lokacin da nake son tashi ko kuma idan na riga na tashi ko illa na kai gida, illa ina ɗan yin tunanin wasu abubuwa to yana iya zuwa mun a lokacin nan. Wanda idan ya zo tunanin aikin zai zo mun. Yanda ya zamantocewa, abinda ya faru kwanaki kenan. Shi ne ya zo mun. Shi ne nake tunanin cewa wani hanya ne zan iya ɓullo wa al'amarin saboda, saboda a samu sauƙi. To a cikin ikon Allah kuma wannan tunanin nan ya kawo mafita. To shi ya sa yana da kyau ya zamantocewa mutum ya samu hanyoyi daban-daban yadda zai yi ma-ma-magance wa waɗannan sirrorin, wanda zai magance wannan matsalolin nan gaba ɗaya.